To, abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine yacca muke kallon maigidanmu, ba zama yake ba shi ma, fita yake yi kuma duk wani abu da ake yi da shi ake yi. To ka ga bawai bayan ka samu dukiya ba ne za ka zauna. Bayan ka same ta ma ya kamata a ce kai yi wani abun da ya kamata a ce kana ƙara bunƙasa ta kuma kana ba wa yaran da suke tare da kai ƙarfin gwiwa da kuma nuna musu da koya musu. Da kuma yanda muke kallon matasa kaman mu suma suna ƙoƙari suga cewa sun zama wasu a rayuwa.